Yawanci tafiya mai tsawo da ni na yi kwanaki kwanakin nan baya wuce daga Abuja zuwa Kano kuma gaba ɗaya bai kai awa shida ba zuwa ɗai baƙwai. Kuma shi ma ɗin saboda yanayin hanya ne ana ta gyara shi ya sa. Amma gaskiya ni tafiya ko ɗon ya ma yake ko da babu wani nisa, indai an sadaci ya kai kamar awa biyu ne. Gaskiya ina ɗan jigata sosai saboda ina da abin da bature yake kira da motion sickness. So yana sa ni ina jin kamar zan yi amai, ina jin jiri. To shi ya sa ba na iya yin komai ko danna waya ba ban iya yi. Sai dai ko in kulle idona ko kuma in yi bacci ko kuma dai kawai in zauna haka ba na de yin komai gaskiya. Dan yi dannai, to abin zai ƙaru musamman ma idan motan irin a wanda za ana jin warin fetir da ke cikin injin yana fitowa gaskiya hakan yana ƙaro mun matsala sosai.

Lallai, a na sha ɓacewa a hanya amma wanda zan iya tunawa na kusa kusa nan shine wata rana lokacin ina yin NYSC ɗina, aa na hau mota sai na ci za a kai ni, za a kai ni wuse biyu wato inda ofis ɗin NYSC headquarters yake. To lokacin ni ban san inda za a je ni ba daga inda na hau. Saboda ni ba ban taɓa hawa anan wajen ba. Na je wani waje ne daga nan sai na ce bari in biya can. A'a maitama ne ma ba wuse biyu ba. An kai ni maitama ta wani gefe da ban taɓa gani ba. Na sauka sai nayi tunanin ai zan iya gane hanya. To na sa a map ɗina cewa zan je can. Haka na dinga sha taletale na rasa ta inda gadai map amma kuma na kasa bin map ɗin yanda ya kamata. Sannan kuma na ga wurin ma akwai nisa sosai. Sannan a normaly mu saboda yanayin tsadan abin hawa muna neman masu sauƙi ne. To nan kuma inda aka ajiye ni a wuse tu tun ba bu motocin abu masu sauƙin, motoci ko masu tsadan ma babu. Si dai in kira ko Bolt ko Uber. To da na ya rasa yanda zanyi kawai gashi bani da wani kuɗi sosai. Kawai si nayi downloadin Bolt a wayana. Sai nayi kira aka mai dani kawai hanyan gida ban ma ce a kai ni gidan ba saboda na ci gida za a kai ni. To lallai tsadan kuɗin zai. Na ga lokacin a wuse market aka ajiye ni. A'a na biya dubu biyu two thousand. Sai daga nan sai na ɗauki mota mara tsada sosai sai aka maida ni hanyar gida. Na sauka na ƙara sa da ƙafa. Wannan shine dai na kusa kusa da yanzu da zan iya tunawa a'a lokacin da na taɓa ɓacewa kuma da yanda na yi.

Ahm shi abinci ba, babu inda ba a siya gaskiya. Ya danganta de yawan abincin ne. Idan abu ne me yawa misali ace ɗanyan abinci gaskiya zefi kyau aa mutum yaje kasuwa saboda samun sauƙin farashi aa da kuma inda zaka samu abubuwa daban daban wanda zaka siya. Idan kuma abu ne misali ɗaddaya, ɗaddaya, ɗaya, biyu ko uku haka to babu, babu laifi tinda shago ya ɗauka kusa basai mutum ya kashe kuɗin mota ko yan ƙuna mai yaje har kasuwa ba. Zai siya abun da yake so ya siya a shago. Ina ganin babu inda ba a zuwa ayi, ayi kasuwanci. Kawai dai ya danganta da aa yawa da kuma yanayin abin da mutum yake so.

Eh to su al-alkaki abincin kayan zaki irin su cincin, su dubulan, su nakiya wato wasun su da eh zaka kamamma da siga ma zalla akayi shi. Yawanci kuma gaskiya alkaki mutum yana daɗewa ma bai ci ba. Saboda yawanci ana yi ne ko lokacin biki haka, ah bikin eh misali bikin aure ko kuma eh wasun suna yin irin su cincin anayin su kuma kamar da sallah haka. To dalilin da ya sake nan wani lokaci mutum zai ɗan juma bai ci ba. Ah amma dai idan lokacin yayi ana ci kuma dai. Dole sai mutum ya ɗanyi taka tsan-tsan da yanda yake cin sa saboda siga ne zai iya ah zai iya sa mutum ya samu matsala a cikin shi da sauran ma abubuwa gabaki ɗaya.

Yawanci kasuwa na fi so in je shi kaman ƙarfe huɗu kenan, bayan la'asar dan saboda lokacin rana ya yi sanyi to, eh ba ni da wani takamaiman rana da nake zuwa amma yawanci dai gaskiya koma wane rana ne zan je na fi son in je kaman ƙarfe huɗu haka sai eh da yake ni in na je kasuwa ina koƙari gaskiya kar in daɗe sosai. Tsananin ta nayi awa ɗaya zuwa biyar da wani abu na dawo gida.

Ni ɗaya daga cikin ɗabi'un da nake so in chanza shine yadda 'yan siyasa suka maida, suka maida mutane kamar ba su san abin da suke yi ba musamman ma matasa. Matasa sai a zo a ɗauke su akan ba su ɗan kuɗi ɗan kaɗan, ɗan ƙalilan sai a tura su su je su yi abun da bai dace ba. Wani lokaci ta online, wani lokaci kuma akan titi. Kaman ta online za a iya, wani a ba su wani ɗan kuɗi nan kaɗan kawai na data sai a turo su suzo ah soshiyal midia su yi ta postin abinda ƙaryane, abinda ba haka bane wani lokacin na cin mutuncin wani, wani lokaci kuma suna faɗar ƙarya akan ah akan ah wannan wanda ya ba su kuɗin suna faɗan cewa yayi kaza yayi kaza kuma bayan kowa ya san cewa bai yi ba. To irin wannan abun gaskiya yana ɗaya daga cikin da yake abun da yake ci mana tuwo ƙwarya musamman ma a Arewa. Bamu san ciwon kanmu ba mu matasa. Ya kamata a ci, mu san cewa wannan ɗan ƙalilan abin da suka ba mu cikin kuɗinmu ne suke cirewa suna bayarwa kuma ya kamata a ce mu tashi mu duba wanda muka san cewa zai iya kawo mana canji a ƙasarmu, a Arewa da ƙasarmu gaba ki ɗaya sai mu zaɓe shi. A maimakon ya dinga ba mu ɗan ƙananan kuɗaɗen nan sai yayi ƙoƙari ya gina mutane ya kawo canji a yankinmu domin abubuwa su, su zo mana da sauƙi.

Eh koyan aiki wajen a, koyan sana'a wajen gwani ya danganta da wane ne yake koyarwa da kuma shi mai koyon. Idan mai koyarwar lalle yana so ya koya ma mutum abu ne, to gaskiya, eh, ba wai ance ya dinga, eh, ya dinga kamar yi mashi kamar ƙaramin yaro, a, komai irin yana mai sauwa sauwa, a. Kuma dai ba ance kuma komai ya dinga tsawatar mai yana, a, yana kyaren shi ba. Ana so dai mutum dai ya zama irin, eh, ya zama, ya zama dai yana kamar gwani haka, yanda in, in ya faɗa abu za a ji. To irin wannan idan kana nuna ma mutum, a, zai ɗan fi ɗaukan abin da ake koya mashi. Shi ma kuma wanda yake koyon idan har yana so ya koya da gaske, to shi da kanshi wasu abubuwan ma zai dinga zuwa yana, a, yana duddu bawa kuma zai dinga yawan tambayan ya ake ƙaza ya, ake ƙaza ya, ake ƙaza. Amma sai an, eh, wani abun ba sai an nuna mashi ba. Shi da kanshi zai gano yanda ake.

Aini gaba ɗaya yanzu saboda ido na ma bana son waje wanda yake da haske sosai. Lallai bana son in ga ɗaki da haske sosai, ba de yin duhu ba. Amma dai irin dede dede da hasken shi yanda zan dinga ganin abuwan da nake yi kuma bawai yayi duhu sosai. Ba na fi jin daɗin aiki a haka yafi mun ka kwanciya hankali.

Nasara bata wuce mutum yayi abunda ya kamata ah kaman mutum ya taso tun yana ƙarami yana karatun addini sannan ƴan karatun boko yazo ayi maganan a gama karatu na boko, shi karatun addini dama, uh, ana ci gaba da yin shi ne. Karatun boko mutum yazo yayi primary, secondary, ayi a tafi jami'a, a gama a samu al- abinyi wanda zai dinga kawo ma mutum kuɗi. Mutum ya samu, uh, hal Allah ya kawo mishi, yayi arziki, yayi aure, ya haifi ya'ya, uh, sannan, uh, ya san wane ne, uh, mahaliccin shi, ya kuma dinga bin umarnin mahaliccin nan na shi. Har ya ma koya ma wasu yanda su ma zasu bi umarnin mahalitar mahaliccin su, ya koya wa ya'yan shi da sauran su. Ma ya mutu yana yin abu mai kyau, yayi sadaka tul jariyan shi tun kafin ya mutu, saboda bayan ya mutu ladan ya dinga bin shi har cikin kabari. To ina ganin a duniya dai nasara gaskiya ba ta wuce wannan, wannan ba. Sannan kuma ai ta addu'a cewa jannah ita ce zata zama hukuma.

Wannan magana na kayan aure da lefe duka ba al'ada ne ba. Al'ada ne kawai ni ba ma san daga ina aka samo shi ba. Ko al'adan Bahaushe ne ina ga? To amma al'adan in aka, in aka bi diddigi, za a ga cewa lokacin da aka fara wannan abun. Abu beyi, abubuwa ba haka suke ba. Sannan kuma ba haka aka ce ma a yi ta ba. Yanzu abun an mai da shi wani kamar gasa ne ma ake yi har ana ƙirga wai akwatuna nawa mutum ya yi. Da nidai a yanda nake jin labari da ko haifana ba ai ba, ina jin labari wani lokaci akwati ɗaya ma za a kawo kawai na ɗan kayayyaki ne za a kawo ma mace kuma shi ma abu ne kawai na kyautatawa daga miji. Amma yanzu abu ya zama kamar wajibi sai a ce wai in mutum ma ya kawo adadin, adadin akwatuna na yanda gidan sa amarya suka kamanni kaɗan, za su iya ma su ce wai a mai da shi. Wai bai musu ba sai an ƙaro wani abu makamancin haka. Duk wannan abun duk su suka sa aure yayi wahala yanzu. Aka sa zinace zinace yawa saboda ba, ba yawanci matasan yanzu babu ma aikin yin da za su yi wanda zai kawo musu wannan kuɗin da ake so har su yi irin wannan lefen ko kuma su yi wannan kayan auren. Yadda yayi suma iyayen amarya suna yin ƙoƙari wajen yin wa wannan kayayyakin. Ni a ganina da zaifi kyau ita amarya kawai a ɗinka mata kayayyakinta tazo dasu shikuma ango gidan da zasu zauna saiya gyara shi ya sassa kujeru da sauran abubuwan da suka dace kama haka zai fi ma kowa sauƙi nake gani. Amma tun da abu ya riga ya zama abin da ya zama, muna roƙon Allah da ya kawo mana sauƙi.

Eh lallai a da, a da na buga, na buga, na buga wato karta sosai kuma a lokacin, lokacin gaskiya muna makaranta. Yanzu za'a yi, zan iya cewa ma makarantar secondary dan ni ba zan iya tuna lokacin da na buga karta a university ba. Babu mamaki idan nayi ko sau ɗaya ko biyu amma da munyi karta, kuma gaskiya mu lokacin bawai muna yi ne don chacha ba. Kawai muna yin shine a matsayin shi na ah kaman wasa kawai. Kawai a yi, a yi dariya, a yi gardama, a tashi, a tafi. Shi, shi dai muke bugawa amma ludo lallai shi ma na taɓa buga shi amma gaba ɗaya a rayuwa na idan ludo biyu, baifi sau biyu ko uku na taɓa bugawa ba. Saboda ni ban ma wani iya shi sosai ba amma dai lallai shima na taɓa bugashi amma nafi jin daɗi karta to yanzu abinda yasa gaskiya na daina yi, ba ma ni da lokacin da zan zauna ina, wani buga karta. Gara in tashi, in nemi kuɗi na. Ah banda haka ma wasu suna ganin cewa kawai in sun ganku kuna buga kartan nan kamar kuna yin chacha ne. To don guje ma wani ah abinda ba shi bane kawai, shine gara mutum ya daina buga shi.

Ni ba mutumin da bane, ni mutumin yanzu ne. Amma ni na san cewa bukukuwan da sun ma fi albarka ne da dadewa saboda yanayin yadda aka yi su a, a da. Da babu, ah, babu irin abubuwan da ake yi yanzu gaskiya. A da kawai za a yi daurin aure ne a gudan kai, a zo a ɗanyi kiɗan ƙwarya, mata su ɗanyi rawa su abu. Kuma wannan ko a musulunci ma ya halatta. Amma yanzu sai a kama hol ai ta kashe kuɗi, ai ta kashe kuɗi. Wurin kama hol kawai an kama hol wani miliyan biyu haka. Sannan ga kuɗin abinci, ga, ga, ga su, eh, abubuwan da za a sha wajen da sauransu ai ta kashe kuɗi kawai a kan abun da ba, ba, bai ma, ba'a ma ci ba a yi ba. Abu mafi muhimmanci shine ai wannan siga na aure ai, ah, ah, ah, shafa fatiha ai addu'a a tashi a tafi. Ba a ce wai kar a yi nishaɗi lokacin biki ba. Amma yanda ake yi yanzu, a zo a haɗu maza da mata ai ta rawa, a sa waƙoƙi, eh, na marasa ɗa'a ai ta raye-raye ana abu. To shi ya sa aurenmu na yanzu gaskiya yawanci sai abun a, a ga cewa baya wani dadewa. Wata, wata ɗaya ma an sakotq, wata, wata biyu. Kokuma inma tana cikin gidan baƙunci a hankali. Bawani jindadi to shine abun.

Eh lallai na iya hawan keke amma gaskiya ban ƙware sosai ba. Ni a lokacin ma da ake koyan keke ban wani ban iya bama dai zan ce kawai lokaci ɗaya dai na ga kuma wata rana na hau na ga na ɗan iya kuma tuƙawa, amma gaskiya bana son hawa yawanci. Musamman ma in ya danganci zanje in hau, titi ne inda motoci suke wucewa. Saboda na san cewa banda cikakken control akan keken ina ƙoƙari gaskiya ban cika son hawa keke ba. Amma lallai keke yana da daɗin hawa kuma yana da daɗin sha'ani amma ni dai ban cika so ba. Lallai idan dai ƙware ina jin daɗin ga wasu idan suna tuƙa keke. Domin yana kawo nishaɗi sannan kuma gashi motsa jiki ma mutum yake yi.